Menene abin da kake tunawa daga yaro? A lokacin ina yaro wani babban abubuwa da suka makali a cikin ƙwaƙwalwa na wanda har yau ba manta su ba shine a lokacin ina yaro na kasance yaro ne wanda baya jin magana. Bana jin magana sosai. Don a lokacin nine na biyu a ɗakin ko nine na biyu a wurin mama na. Sai kasance ina rashin ji sosai. Wasu abubuwan da nake tunawa lokacin ina yaro sun haɗa da lokacin da aka haifa wata ƙanwata, ƙanuwata ta biyu. Wannan lokacin na ji daɗi kuma nayi farin ciki kuma ba ƙaramin murna na dinga yi ba a wannan lokacin. Didda ina yaro ne amma kuwa abin yana min daɗi. Idan na ga ancewa yanzu mun samu ƙaramin ƙanwa na mace, sai abin ya dinga min daɗi. Na je maƙota maƙota duk na faɗa musu kuma nayi farin ciki a wannan ranan babu musultuwa. Wannan rana ta kasance wani rana wanda nayi farin ciki wanda ba ma san iya ka ba. Domin kuwa ina cikin alheri a wannan lokacin. Sannan kuma ina tuna lokacin da baba ke siyan mana wayoyin wasa. Wannan abin ya tsaya a cikin ƙwaƙwalwa na sosai. Domin kuwa wannan rana ce wanda ba zan in manta da ita ba. Babanmu ya siyo mana wayoyi mu biyu sannan kuma ya siyo ma ƙanin mu irin bindiga nan na ruwa. Wannan rana ya kasance ranar da nayi mugun farin ciki. Na ji kaman ansaka ni cikin waje mai daɗi. Ina amfani da waya na, yana ƙara tana ɗanyen waƙoƙi. Ina jin daɗi sosai a wannan lokacin. Na yi farin ciki kuma abokai na duk sai dai suka sani cewa an sai mun waya. Domin kuwa wannan farin cikin ba iya gida kawai ya tsaya ba. A lokacin ma da na je Islamiyya haka na dinga basu labari. Na so in zo da shi amma an hana ni zuwa ko kuman ce an hana ni ɗauko shi in zo da shi Islamiyya. Wannan ya kasance wani, wani memory da ya tsaya a cikin ƙwaƙwalwa na tun ina yaro. Kuma ya kasance wani lokaci wanda na dinga farin ciki a yaronta na. Sannan wani abubuwan wanda ya faru da ni tun ina ƙarami shi ma duk ban man manta shi ba. Shi ne lokacin da nayi bala'in son in samu keke. Na yi burin a sai mun keke domin ina ganin wasu abokane suna hawa sai abin ya shigan man rai sosai. Saboda tsananin buri har mafarki sai in iya na keke. Nai ma baba na magana he ya ce mun idan na ci na ɗaya aboko to za a sai mun keke. Ni kuma a lokacin kwata-kwata ba wai na cika ƙoƙari ba ne saboda wasa ya mun yawa. Amma haka sai dai ya sa ni nanatsu domin in ga cewa na iya cin na ɗaya. Amma lokacin da sakamako ya fito ban ci na ɗaya ba dan haka ba a sai mun keke ba. Ranar na yi bakin ciki kuma na yi kuka. Da ina yaro na yi burin in samu keke in mallake keken kai na. Didda daga ba. Makalewa cikin ƙwalwa na lokacin ina yaro shine. Da na fara girma sai ya kasance Allah ya mun bala'in son waya. Wayan hannu ya riga ya zama mun wani abu wanda nake matuƙar son shi. Na kan tara kuɗin burak ɗina, in ƙi cin kome in tara su in tara su har sai sun kai wani ƴan kuɗaɗe masu yawa kaman dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyar. In je in in samu in je in samu wasu masu siyarwa ko kuma wasu abokai ne su sayi mun da nasu. Irin nokiyoyin nan ne wayoyin da. Haka za ka ga nasiye su ina amfani da su. Tabbas tun daga nan ne na samu asalin son waya na. Domin kuwa ina jin daɗin wayoyin nan sai da ya kasance wani babban farin ciki na a rayuwa na shine in mallake waya. Kuma ba wai don in yi kira ba sai dai don in shiga intanet. Haka ya zamo farkon abin da ya sa na fara son intanet domin kuwa ina bala'in son in ga ina cikin intanet ina ɗan shiga wurare da yawa. Haka nan wani abu wanda muka saba da shi kuma wanda ba zamu iya shiga lungu da saɓo nashi na ko'ina. Wannan ɗan soyayyar da ya fara tun yaronta sai ya zama shine wani babban abu wanda ya canza abubuwa da yawa. Idan ka ga yaronka yana son abu to tabbas kar da ka kore shi, ka yi supporting ɗin shi ko kuma ka taimaka mai ta wani.

Me kake ci a wurin aiki? Idan na je wurin aiki, farko da sassafe, dama na riga na karya a gida. Amma lokacin idan aiki ya ɗan yi aiki, wuraren ƙarfe sha ɗaya in yayi, nakan ɗauko flags na dafa ruwan zafi, sannan na sha Nescafe. Wannan wani ɗan ti ne wanda nake sha domin ya kasance ban yi bacci ba, kuma ina tare da ƙarfi na ɗari bisa ɗari. Wannan shi ne abun da nake fara ci, ko kuma abun da nake fara sha, a wurin aiki. Amma idan aka zo ɓarayen abinci, wanda nake yin odarin wuraren ƙarfe ɗaya saboda in ɗan ci. Duk da dai ba da yawa nake sayan shi ba, amma ina siyo doya da ƙwai ne. Ana kiranshi da Golden Yam. Idan na siyo shi, na ɗan ci shi kaɗan, to sai ka ga ya riƙe ni har na koma gida, saboda inna koma gida, in samu in iya cin na gidan. Wannan shi ne abin da nake ci, a wuraren aiki. Amma ranar da muke jin mu kula she, muna iya cin abubuwa da yawa saboda akwai masu irin ƴan fulani nan masu kawo fura, da suke kawowa. Suma idan suka kawo, tabbas muna siya a wurin su. Tin da zai su, dama, faransu ba wai zaka sha shi bane domin ka cika cikinka. Amma kuma in ka sha shi, za ka ga yana riƙe mutum. Wasu sun ce fura yana sa su bacci, shi ya sa basu cika sha ba a wurin aiki. Ni dai tabbas fura bai sa ni komai. In na sha shi kawai idan in sha, in ji daɗina, in cika bada aiki inda na tsaya. Amma wasu dai, tun da sun ce suna sawa to maybe hakan ne ya zo daga yanayin tsarin jikinsu. Ni dai ina sha kuma bai sa ni ba, kuma ina jin daɗin in sha shi, musamman idan zuba gyaɗa a cikin shi. In na zuba gyaɗa a cikin shi, za ka ga ya riƙe min cikina sosai. Ban ji yunwa ba, na tsawon awannai. Sannan wani lokacin mu na jin cin maƙulashe, mu kan siyo irin abubuwa haka na ɗan tsotse-tsotse da ciye-ciye. Mu kan sa a siyo mana irin su shawarma, pizza, samosa ko kuma irin su dubulan da kuma cin-cin. Wannan kawai za mu ɗan ci su ne, a matsayin snacks haka, saboda ya kasance dai yin wannai babu ita. Wannan sune abubuwan da mafi akasari, nake ta'amalli da su, ko kuma nake ci a wuraren aiki. Idan kuma lokaci ne ma wanda abubuwa sun yi na jikin itace, irin su mangwaro, lemu da guava, suma mu kan ɗan shiga cikin ma'aikata, a cikin bishiyoyin da suke na ma'aikatan, mu samu mu ɗan kaɗo su, mu ɗan ci bayan mun wanke su fes fes sun fita. Wannan shi ne daɗi na wuraren aiki, domin waɗannan bishiyoyin da kake gani aka shuka su. Wasun su daga yawa daga cikinsu 'ya'yan itace ne. Akwai irin bishiyoyi irin na su lemu, bishiyoyi na su na lemu, na guava da na cashew. Dukkansu muna nan da su a wuraren aikin mu kuma a duk lokacin da suka nuna, babu wanda zai ce maka don me ya sa ka katse. Domin ni wani lokacin ma musamman in cashew ya fito ina kaɗan shi da yawa, domin in tura ma wasu da shi su ma su ɗan mora. Wannan cashew ɗin da kuke gani, cashew mu na wurin mai zaƙi ne, yana da kyau kuma baya lalata baƙi. Don kuwa ina kewan shi, musamman idan lokacin shi ya riga ya tafi bai fara fitowa ba. Wani lokacin har ƙosawa nake ya fara yin fitowa, ya nuna saboda in samu in ɗan sa a baƙi na. Don kuwa yana da daɗi sosai sosai. Wa'yannan dukkansu, sune abubuwan da za mu ce muna ɗan tabbawa. Duk da dai akwai wasu, amma wa'incan, waɗannan sune dai waɗanda muka fi ta'ammali da su a cikin kwanakin aiki. Cikin kwanakin aiki mafi akasari da waɗannan muka fi ta'ammali gaskiya. Akwai wani lokaci da na koma ina ɗan shan kunu da yam mayamman lokacin daidai lokacin tashi wajen wata mata wadda take fitowa tayi kunu da ƙosai. Sai in je in siya a wurin ta, domin in ɗan rage yunwa na. Ban dai san yaya mutane za su ji ba, idan aka ce musu kana shan kunu da ƙosai, da yamma. Alhalin sun san abun da aka fi sha da daddare ne, ko kuma da sassafe. Toh, mu dai mun gwada shi, kuma dai yana zama, kuma yana ɗan riƙe mutum. Sai dai wani abu da dawa ko kuma gero, tabbas za su yi ɗan iya sa ka ka ji jikinka ya mutu, ka ji jikinka gaba ɗaya.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abokantaka yana nufin ka zama ɗan uwa na mutum. Domin kuwa idan abokantaka ta zama abokantaka, ɗan uwa ne. Abokantaka ya zama abokantaka. Kana iya zama ɗan uwan mutum. Mutum zai dinga jin ka kaman kana cikin ahalin shi. Wannan shine abin da ya sa abokantaka wanda ta kai abokantaka, za ka ga da wuya ka ga an iya raba ta. Har tsufa ake kai wa. Muhimmancin abu a cikin abokantaka abubuwa ne da yawa. Zan iya lissafa wasu daga ciki yanzu. A cikin abokantaka, abu mai muhimmanci shine ya zama yadda. Idan har kana da wani aboki wanda a tare da ku ba ku da yardar juna, to tabbas ku ba abokantaka ba ne. Kawai dai kuna yin shiri ne. Sannan ya kasance wannan yardan da kuke tsakaninku, ya kasance abu ne wanda kukai building din shi kuma wanda kuke tunanin cewa ba wani wanda zai iya cin amanar juna. Domin kuwa abokantaka wanda aka haɗa ta domin yarda tana iya samar da abubuwa na ci gaba kala kala. Bari mu baku kamar misali, irin na waɗanda suka ƙirƙiro Google. Abokin Larry Page da shi da abokinsa su ne suka haɗu saboda sun yarda da juna. Kuma abokantakan nasu na gari ne, ba abokantaka wacce mutane suke yi na ƙarya ba. Da yake abokantakansu na gari ne, suka haɗu suka samar da kamfanin gaba ɗayansu, wanda a yau ya kai ƙimanin dala tiriliyoyi a duniya. Kuma ya kasance wani babban kamfani wanda aka taɓa samarwa a duniya. Wannan ɗaya daga cikin alfanan abokantaka ne wanda aka gina ta da yarda, ma'ana trust. Abu na biyu shine ya kasance gaskiya. A duk lokacin da kuke abokantaka da kowa wane ne, ya kasance a tsakaninku akwai gaskiya. Babu ƙarya kuma babu zalunta. Kada ka kasance mutum wanda wani ya yadda da kai amma kana zaluntan shi ta wani hanya. Wannan ba abu halaye ba ne na abokantaka na gari. Abokantaka na gari ana haɗa ta ne domin gaskiya da kuma riƙon amana. Idan ka riƙe ma abokinka amana, shi ma ya riƙe naka, to tabbas wannan abokantaka ne mai muhimmanci. Domin irin wannan abokantaka tana samar da abubuwa da yawa. Wani lokaci ma ko da ace kai ba ka anan a duniya, tabbas za ka kwanta a kabari cikin lumana domin ka san cewa wannan abokantakan da ka haɗa da wannan zai iya zama wani sanadiyya na iyalanka da ba za su tagayyara ba kuma ba za su sha wahala ba. Irin wannan abokantaka a zamanin yanzu tana da wahala, amma ana iya samun ta. Abokantaka wanda aka fara tattun yarinta, yawanci za ka ga ita ne ta samar da irin wannan abubuwan. Ba wani lokacin da rayuwa ta fara yin kyau ba kuka haɗu da wani yana son ka ne ƙila domin abin da ka tara na duniya. Shi ya sa yake da kyau a cikin abokantaka a tabbatar akwai gaskiya da kuma riƙon amana a cikin shi. Wani abu wanda yake da muhimmanci a cikin, a cikin abokantaka shine damuwa. Ya kasance abokantakarku ta kasance na damuwa da juna ne. A duk lokacin da wani abu na lallura ya taso ma kowannenku, tabbas za ku ɗauka abin kamar naku ne kuma za ka ji abin kamar naka ne. Idan abin farin ciki ne, za ka mai farin ciki kamar kai ne ka samu. Idan na bakin ciki ne, za ka ji ɓacin rai kamar kai ne abin ya faru da shi ko kuma ka ji kaima din kamar za ka iya rashin lafiya. Wannan irin abokantaka, abokantaka ce ta kirki kuma ta gaske. Irin wannan abokantakan ita ce wanda za ka ga ango baya jin kunya domin kuwa yana da wani aboki wanda ya yarda da cewa zai ɗauka mai duka wa'innan nauyoyin. Irin wannan abokantaka za ka ga ko da an tsufa ko kuma rayuwa ta yi nisa, kai ko da ace ma ba kwa nan, a wuri ɗaya za ka ga abokantakan nan naku yana nan saboda akwai amana. Sannan kuma akwai ji da kuma mutuntawa da kuma son juna. Irin wannan abokantaka irinta ne wanda kowa yake buƙata. Ya kasance a cikin abokannanka akwai irin waɗannan waɗanda suka yi yarda da su ko kuma ace wanda za ka iya haɗa hannu da su domin ku samar da wani abu wanda zai iya canza rayuwarku gaba ɗaya. Amma ina ace maka abokantaka akwai rashin gaskiya da kuma rashin yarda da juna, to tabbas wannan abokantakan akwai, akwai muna muna a cikinta. Kuma wannan abokantakan ya kamata a dai duba ta. Domin abokantaka ta kirki da alkhairi take samarwa. Mafi yawanci abokantaka ta kirki dole ta samar da alkhairi. Domin kuwa ana yin abokantaka ne domin alkhairi ba tare.

Kana iya rera waƙa? Waƙa ita ce abun da ake kira da music wanda turawa suka fi sani. Waƙoƙi akwai kala-kala na hausa, musamman waƙoƙin hausa akwai abubuwa da ake kira da nanaye, akwai kuma abubuwan da ake kira da gurmi. Akwai kuma kala-kalan nau'ikan waƙoƙi irin su, irin su, irin su kiɗan kwarya da kuma waƙoƙin kwarya da kuma waƙoƙi na gargajiya da sauran su. Dukkan su waƴannan waƙoƙi ne na hausawa, wannan tambayan take cewa na iya rera waƙa? Eh idan ka cemun na iya rera waƙa zan iya ce maka eh, duk da dai bani da wani sha'awan in zama mawaƙi ni a rayuwa na. Dan tun duk lokacin da na taso, na taso ne cikin gida na malamai wanda suna ganin rera waƙab ma ba wani abun kirki ba ne. Amma na kasance ina son waƙoƙi musamman waƙoƙi na zamani da kuma waƙoƙi irin na hip hop din nan. Waƙoƙin turawa duka ina iya jin su kuma na iya rera wasu daga cikin su. Duk da wani lokacin bai zama dole in iya rere-rerawa ba kamar yadda suka rubuta ta amma nakan iya rerawa kamar yadda nake ji. Wani lokacin sai na duba waƴannan rubutun waƙar, rubutacciyar waƙar nake fahimtan cewa tabbas ba daidai nake rerawa ba amma kuma da yake yanayin firicin da nake yi za ka ɗauka kaman daidai ne. Ka san waƙa tana da wani irin abu musamman idan ba ka duba rubutacciyar waƙar za ka ɗauka cewa wani abun da ka ji shine wani abun. Alhalin zai iya yiwuwa kuma ba haka ba ne. Ƙila ya faru ne saboda an yi magana da sauri ko kuma waƙa ta gotta ta daidai wurin. Ake faɗan wannan kalman sai ka ji shi wani abu ne daban. Shi ya sa za ka ga yawancin waƙoƙi in kana so ka iya su kuma ka iya su daidai yadda aka rubuta su. Dole he ka karanta rubutacciyar waƙan sannan za ka iya sanin idda aka yi shi. Musamman waƙoƙin turawa yanda suke magana da sauri kuma ka ga kai Ingilishi naka ba irin nasu ba ne. Dole wani lokacin sai ka karanta nasu sannan ka zo ka iya yin waƙan. Wani lokacin kuma ka san ma ba za ka iya yi ba saboda sauri da suke da shi wurin yin Ingilishi. Kai kuma mutum ne wanda ya koya daga baya dole za ka ga saurinka bai kai nasu ba. Sannan kuma harshen su ma ba irin naka bane, amma saboda dai ƙoƙartawa kuma an so a yin, za ka ga ana ɗan gwadawa kuma ana yin ƙoƙari. Rera waƙa dai abu ne wanda ya zama babba musamman yanzu a arewacin Nigeria. Matasa da yawa suna shiga harkar ta waƙa. Za ka ga suna waƙoƙi irin na Hausa da kuma waƙoƙi irin na hip hop Hausa. Hausa ce wadda aka yi ta daga cikin hip hop. Ana kiranta da Bakandamiya ko kuma a ce Ingausa. Duka waƴannan za ka ga ana yin su. Duk da dai ba wani daɗewa sukayi wani ana yin su ba. In an, in ka duba shekara ishirin da ya wuce tabbas ba'a san da su ba amma shekara cikin biyar, goma zuwa sha biyar da ya wuce. An samu sababbin mawaƙa wanda suka fara irin wannan salo na waƙan wanda kuma suka yi ƙaurin suna wanda aka san su a gaba daya arewacin Nigerian. Wanda da yawansu suna da alaƙa da G saboda kuma wanda ya fara. Akwai ire-iren waƴannan mawakan irin su DJAB wato DJ Abba da kuma irin su Classic da Morell da sauransu. Wanda a wani lokaci bayan shekara alif, shekara dubu biyu da sha biyar wannan lokacin ya kasance musu lokaci ne wanda suka yi tashe kuma ana yayin abun wanda ya sa da yawan masassa suka samu, suka samu ƙwarin gwiwan fara irin wannan salo na waƙa ta hip hop Hausa. Sannan har yau, har ila gobe akwai wanda har yanzu suna zuwa suna kwatantawa. Lokacin. Ya zo daidai da zuwan Instagram matasa da yawa suka fara yin irin waƴannan abubuwan kai har da waɗanda ma suka fara yin bidiyoyi na barkwanci domin suna so su ma su zama masa, su zama gwanaye waƴanda aka sani. Shi kuma waƙan Hausa na wanda ake yin shi na zallan Hausa na soyayya shi wannan abu ne wanda ya daɗe wanda ana rera shi fiye da shekara ashirin zuwa arba'in da suka wuce. Ana yin su kala-kala an san manyan-manyan mawaƙa na hausa tun daga su shata da sauran irin su mamma Lagos da iri-irin su tsofaffin mawaƙa dai na hausa da aka sani. Ba su waƙan gurmi ko kuma sauran irin waƙoƙi irin wannan. Daga baya kuma sai ya kasance an samu sababbin mawaƙa irin ƴan zamani wanda waƙoƙinsu ya sha ban-ban da irin waƴancan tsofaffin domin sun zamanantar da harkar kuma sun ƙara ma harkar daidai irin wannan zamani wanda ana son sauti sosai. Ana amfani da kwamfuta wurin yin su.

Menene abin sha da ka fi so? Idan aka ce abin sha a nan ana magana duk wani abu wanda za ka iya shan shi, ko ruwa ko kuma lemon kwalba ko kuma lemu na gora. Da dai sauran su duk wani abu da za ka iya shan shi. Ni dai idan aka zo akai magana akan abubuwan sha, to zan iya ce maka ina da zabi na kala kala wanda nake son in sha su kuma a lokaci mabanbanta. Idan wani lokaci ana zafi sosai, irin zafin nan na Arewacin Najeriya wanda za ka gan shi gari ya ɗauka, ka ji jikinka gaba ɗaya ƙishi, ruwa duk ya bi ya tsotse a jikinka. Irin wannan lokacin ina yawan son in ringa shan abubuwa masu sanyi sosai musamman in samu Coca-Cola. Irin wannan, irin wannan zafin idan na sha Coca-Cola nakan ji daɗin jikina kuma nakan ji taste ɗin yana ƙaruwa kaman ina shan wani abu mai daɗin gaske. Ko kuma idan ba zan samu Coca-Cola ba, zan iya siyan ab-- Maltina. Maltina yana daga cikin kayayyakin sanyi ko kuma in ce kayayyakin ruwa da nake-- ma tip da nake son su sosai da gaske. Idan ban samu biyu daga cikin wannan ba, tabbas za ka ga ban samu na iya siyan wani ba domin suna daga cikin guda biyu wanda dai nake so sosai. Sai dai idan kuma ina son abubuwa masu madara ne a wannan lokacin, sai in siya abubuwa irin su Hollandia ko kuma Nutri-Milik. Duk wa'innan ina son su sosai da gaske. Idan kuma ina so in sha abu marar gas ne kwata-kwata, to ina zuwa in nemi abubuwa irin su Peach ko kuma Five Alive. Wa'innan da sanyin su musamman idan ana zafi za ka ga suna da daɗin koɗumo. Za ka ji daɗin su yana shiga har cikin kunnin ka. Amma idan aka dawo gargajiya, ana so a koma gida. Idan ka tambaye ni a cikin abubuwa na gida wanne ne na fi so, zan ce maka ina son nono da fura. Nono da fura lallai ina son shi domin kuwa wani lokacin ina-- nakan je wurare masu nisa domin in siyo su in sha. Nakan sha kowane iri ne. Ina iya shan wanda aka yi da yogurt ko kuma wanda aka yi da nonon saniya. Dukansu idan na same su a ɗan samun kankara a cikinsu da furon nan bai yi manya-manya ba, ya damu da kyau, za ka ga ina son in sha shi. Sai in iya shan babban moɗa ma ko kuma in ce babban ƙwarya. Amma idan na sami na ƴan fulanin kuwa gaskiya na fi son shi domin kuwa in asalin nonon ne ya fi daɗi kuma ya fi magani. Wannan har a matsayin abinci ma na kan iya shan shi ba wai kawai domin kwaɗayi ba musamman idan na ji shi yanda yamun kuma musamman ya ji suga yadda nake son in ga abu ya sha suga. In kuma ma ban samu wannan ba, to za kaga ina iya siyan abubuwa na gargajiya irin su kunun zaki ko kuma kunun aya. Wa'innan kunun dukansu ina mat-- ina son su sosai. Dudda a yanzu haka na daɗe kwata-kwata ban same su ba amma kuwa wani lokacin idan na same su ina shan su. Sannan nama man ta in faɗo wanda shi ma ya ka-- ya kasance wani babban abin sha da nake so musamman idan za a bi hanya ko kuma a ci ɗan abubuwa da mata suke yi a gida. Shi ne zoɓo. Zoɓo tabbas babban abu ne. Turawa suna kiran shi da habikos. Shi dai zoɓo da ka ke ganin shi yana magunguna kala kala. Dudda dai ban san wani irin magunguna yake yi ba amma tabbas daga bakin masana mun ji cewa yana magunguna kala kala. Ina shan-- ina son zoɓo maras-- mai sanyi sosai. Zoɓo ma in ba ka sha shi da sanyi ba za ka ji kaman kana shan magani. Tabbas ina son in ga zoɓo wanda ya sha sanyi amma bai yi kankara ba. Ya yi sanyi ɗan dai dai baki wanda ba dole sai an dinga wani kaya kaya da shi ba kafin a iya shan shi. A yanzu haka na daɗe sosai ban ga ma zoɓon ba amma wannan magana ya sa ni zan je in nemo shi ko yau ko gobe domin kuwa in ɗan sha shi, in ba ma bakina abinci kuma in kawar da kwaɗayi. Abubuwa na Hausawa wa'inda duk suke yi dinnan abubuwa ne masu daɗi. Dudda za kaga yanzu ba wani an cika ta'ammali da yinshi ba ne. Kuma mata ma masu yin shi a matsayin sana'a, dukkansu za kaga yanzu sun ragu ba kaman da ba. Inda za kaga duk wani ɗan gida da za ka gani, za kaga akwai ɗan abin da suke yi na ɗan shaye, na ɗan sha kuma wani abu dai mai sanyi da suke siyarwa domin su yi sana'a. Yanzu abubuwan ya ragu ba kaman da ba amma tabbas abubuwan yana nan ana yin shi a wasu wurare. Amma akwai wani sabo ma wanda naga ana yin shi. Shi ne ake kiran shi da suya milik. Ana samun waken suya ne sannan sai a sarrafa shi. Idan aka sarrafa shi sai a yi madara da shi. Shi ma madaran tabbas yana da daɗi musamman in ka same shi da sanyi-sanyen shi za ka ga daɗin shi yana hawa har kai. Kuma za ka ji daɗin shi kaman Nutri-Milik wanda kamfanin Cway suke yin shi. Tabbas shi ma yana da daɗi amma kuma idan ka sha shi da yawa za ka ji ya gaji-- ka gaji da shi ko kuma ka ji ba.

Kana tauna goro? Tabbas bana tauna goro. Domin kuwa tauna goro sai tsofoffii. Su ma tsofoffin suna yin haka ne saboda lalura ta tsufa. Suna yin haka ne saboda idan ka fara tsufa duk wani abu da za ka ci zai iya tada maka da, zai iya tada maka zuciya. Shi yasa suke ɗan cin goro domin ya dinga samun musu da salama a bakinsu. Tauna goro kuwa gaskiya an bar wa mutanen da. Tun tsofoffin yanzu su kan su ba su cika cin goron ba. Mafi akasarin masunsu sun fi son su ci dabino da su ci goro. Balle mu 'yan yanzu wanda kullum abubuwan da muka fita a mafi da shi shine abubuwa masu zaƙi. Idan ka ga mutum na cin abubuwa masu ɗaci to, da wala bai da lafiya wala kuma hakanen ya zaɓi ya ci. Domin ko gauta ko yalo irin wannan abubuwan ma ya zo ba a cikacinsa aka yi ba. Ko wa ya fi son ya ɗanɗana wani abu wanda yake da daɗi sosai a harshe sannan yana da daɗi a baki. Mu dai mutanen yanzu kaman mu da cin kala kala ƴa'ƴan itatuwa musamman masu zaƙi zaƙin daga ciki irin su lemu, su guava, su tuffa da kuma su kankana. Amma duk wani abu wanda ya shafa irin masu ɗacen na irin su goro to tabbas ba za ka ga 'yan yanzu da shi ba. Kaman mu da cin irin abubuwa irin su biskit da sauransu da sweet waɗannan su ne abubuwan da muka fita amfani da su musamman irin abubuwa irin su cakulet. Amma kuwa in dai goro ne wannan sai dai mutanen da. Ni kaina yanzu ba zan iya ce maka na tuna yausha rabon da inga goro ba. Duk da yanzu goro ya riga ya zama al'adar malam bahaushe. In ba a masallaci ba in za'a ɗaura aure tabbas a nan ne za ka ga ake ba da goro. Amma haka nan yanzu mutum ya zauna ya sai goro abu ne mai wahala sosai. Musamman mu mutanen yanzu ba irin na da ba. Mutanen dai da na san suna yawan siyan goron sosai tun ya riga ya zama musu kaman wani al'ada. Da tsaran sun fara tsufa sai ka ga sun fara nemo inda goro yake suna ta'amalli da shi. Mu dai kaman mu da cin abubuwa masu zaƙi da komai ku. Wannan shi ne namu kuma wannan shi ne na zamaninmu. Goro har yanzu a Najeriya ba ma iya Hausa ba mutane da yawa suna amfani da shi domin yin wasu abubuwa na, na al'ada. Idan ka je ƙauyuka da yawa za ka ga ana amfani da shi wurin saka ranan biki ko kuma rabawa a ranan aure. Ana yin amfani da shi domin a ba da abubuwa na gayyata. Ana kiran shi da goron gayyata. Ku kuma idan ka je ƙauyuka ko mutuwa aka yi za ka ga suna rabawa idan goron da sauran abubuwa. Goro ya zama wani abun al'adar mutanen Afirka. Suna amfani da shi domin yin wasu abubuwa na hididdun ko na biki nasu. Goro yanzu ya ma fara ɓacewa sosai domin har masu tallan shi da masu saida shi yanzu wahala suke yi. Wanda tsohon da na gama yana saida shi a unguwar mu, shi kan shi yanzu ya bar duniya. Balle ma kuwa ka ga masu goro. Da ma shi ne yake siyowa kuma har sa yake bayarwa. Yanzu dai goro an fi, an fi kai shi ƙasashen waje. Domin kuwa an ce akwai abubuwa da yawa da ake yi da shi. In akwai wani abu da na taɓa karantawa a yanar gizo ya nuna cewa har ko, har ta Coca-Cola ana sa, ana, ana zargi cewa akwai goro a cikin shi. Ma'ana an yi amfani da goro ko kuma an yi amfani da wani sanadari na jikin goro domin haɗa shi. Ni kuma kai na sai da na yi tunanin haka domin wani lokacin idan kana shan shi kana ɗan jin wani abu kaman, kaman taste, taste na goro a wannan, a wannan drinks ɗin. Amma dai ban cika yarda ba. Koda ace shine ɗin to tabbas akwai basira a ciki. Domin kuwa Coca-Cola drinks ne mai daɗi kuma wanda yake da jama'a. Mutane da da yawa za a ce suna son shi. Domin a cikin drinks ko kuma an ce lemon kwalba da na sani babu wanda ake siyan shi ko kuma a ce yake shiga irin shi. ɗIn ko lokacin da aka yi, aka yi, aka yi, aka yi irin, iri-irin shi mai suna Pepsi, shi ma ya samu, duk da shi ma ya samu karɓuwa sosai a hannun mutane. Amma ba za ka haɗa karɓuwan da ya samu ba da yadda farin jini da Coca-Cola yake da shi a idon mutane. A nan Afirka mutane da yawa suna shan shi, suna siyan shi kuma ana musu ciniki. Mutane sun riga sun saba da siyan shi da kuma siyan shi, shi yasa za ka ga sun yi ƙarfi sosai. Ba iya Afirka ba Coca-Cola iya gaba ɗaya duniya ne suke matuƙar siyan shi kuma suke shan shi a kowace rana. Ana siyar da galan galan na shi.

Kana fin son fensiri ko kuma alƙalami? Fensiri abu ne wanda ake amfani da shi musamman idan ana so a yi zane ko kuma wasu abubuwa dai wanda za a iya yin kuskure domin a goge. Shi kuma alƙalami ana yin amfani da shi ne domin rubutu wanda da yawan rubutun da wuya ka ga an samu matsala ko kuma an yi kuskure. Ana amfani da fensiri ne wuraren yin zane-zane da wasu abubuwa irin makamantan haka. Shi kuma alƙalami da shi ake rubuce-rubuce. Abun da ya sa ake amfani da fensiri mafi akasarin lokaci wuraren zane-zane saboda za a iya yin wani kuskure wanda sai an goge kuma a ƙara gyara wannan zanen. Ya sa aka zaɓa a yi amfani da fensiri tun da shi za ka iya goge shi. Abun da ya sa za ka ga ko a primary school ko kuma ƙananan makarantu yara suna amfani da fensir saboda ko da sun yi, saboda yara ba sirra sun ƙware ba dole za su yi kuskure. Idan suka yi kuskure sai a yi amfani da cleaner a goge, shi ya sa za ka ga yara suke fara koyon rubutu da fensir. Wannan dalilin shi ne. Galan kuma manya ne, yan gaba da secondary, yan yunivasiti saboda duk in ka ga suna amfani da fensir to za a yi wani zane-zane ne. Wai da-- ko dai zanen injiniyarin ko kuma zane-zane irin na fine art. Duka wannan shine dalilin da za ka ga an sa-- ya sa ana yin amfani da fensir a manyan makarantu. Amma shi biro dai shine dai abubuwan da ake amfani da shi ne yau da kullum. Ko wane irin rubutu ko da a ce ko wane irin rubutu ne ko kuma wani irin, ko kuma wani irin zane, rubuce-rubuce ne duk da biro za a yi da alƙalami za a yi shi. Lokacin da muna makaranta, muna primary school akwai lokacin da duk muka ƙosa mu kuma rubutu da alƙalami saboda mun gaji a yi amfani da fensir. Saboda a wannan lokacin muna ganin cewa duk wanda ya fara amfani da alƙalami to tabbas shi yanzu ya fara girma ko ya fara zama babba. Lokacin da muka zo aji uku ne aka fara ba mu dama muna yin amfani da alƙalami wurin rubuce-rubuce. Wannan lokacin ya zama wani babban lokaci wanda ba za mu manta ba a rayuwar mu domin kuwa mun gama shan burin yin wannan sai gashi akan ya faru. Lokacin da na fara amfani da biro to tabbas ina ɗan yin wasu ƙananan ƙananun kurakure amma kuma ina so na tabbatar da cewa zan iya yi sai in dingabi a hankali domin kada in yi kurakurai da yawa. Domin a wannan lokacin idan aka fara yin haka ana ƙara dubawa ne a gani. Duk wanda aka ga ya cika kurakurai to zai kuma yi amfani da fensir ɗin shi har sai ya ƙara ƙwarewa. Dalilin haka ne ma ya sa ni ke yin ƙaffa-ƙaffa da kuma ni ke sanin taka-tsan-tsan lokacin da na fara yin rubutu da fensir da biro domin in san me ya kamata in yi kuma ba na so na yi kuskure. Kaga kuwa, hakan ya zama abu mai amfani kuma ya amfana, kuma muma ya amfane mu. Hakan ya sa ya zama abu mai kyau lokacin da muke son mu yi shi. Abun da ya sa za ka ga yawanci shi fensir yara ne suka fi amfani da shi saboda kurakurai ne su kuma manya sai dai in za su yi zane, wannan zane akwai yiwuwar cewa dole za a iya samun kurakurai. Shi ya sa za ka ga ake amfani da irin wannan fensir ɗin. Hakan ya sa, hakan ne ya sa ma, hakan ne, hakan ne ma ya sa shi fensir har yanzu yana nan ana amfani da shi. Biro ma har yanzu ana amfani da shi. Ni dai yanzu haka tun lokacin da na gama jami'a ba zan iya tuna maka yaushe ne na ƙarshe da na yi amfani da fensir ba. Amma shi kuma biro ko yau da na je banki da shi ne amfani domin kuwa shi ne dai wanda aka fi amfani da shi a cikin duka abubuwan, abubuwa na rubuce-rubuce musamman shi da alƙalami. Amma ko fensir yanzu dole sai dai ka gan shi a cikin jakan yara ko kuma idan ɗalibin injiniyarin ne ko kuma na building ko kuma na zane-zane to za su yi zanen su. Wannan fensirin nasu masu kyau kuma masu tsada ba wai irin na ƴan primary school ba ne. Yana da kyau kuma yana da tsada saboda wuraren zane zane anaso abun ya fiti da kyau. Shi ya sa za ka ga shi nasu yake da kyau kuma yake da ɗan tsada musamman wurin siya. Wannan shi ne dalilin da ya sa fensir da biro dukkansu ba za ka ce ka fi son wani ba sai dai ko wanne akwai yiwuwar yadda za ka yi amfani da shi kuma ko wanne akwai lokacin da ake amfani da shi. Shi dai alƙalami shi ne wanda aka fi amfani da shi a kowane lokaci. Shi kuma, shi kuma, shi kuma fensir yana kamawa ne amfani da shi. Ɗalibai manyan ɗalibai irin na injiniyarin su suke amfani da shi ko kuma ɗaliban primary school. Wannan haka ya zama kuma haka yake har yanzu.

Kana kuka lokacin yanka albasa? Albasa yana daga cikin wasu abubuwa ko kuma in ce wasu kayayyaki wanda ake amfani da su wurin yin miya da sauransu. Albasa kamar dai su tumatur ko in ce tarugu da tattasai, shi ma kai ke da amfani a cikin kayan girke-girke. Albasa yana da wani irin nau'in gas wanda idan ana yanka shi suke tashi. Wannan gas ɗin idan yana tashi yana iya shiga idon wanda yake yanka shi. Wanda idan ya shiga wannan idon nashi sai sa shi ya dinga hawaye kamar yana kuka kuma yana jin zafin abun a cikin idon shi. Bari in ba ku misali, idan ka san irin wannan tear gas ɗin nan na ƴan sanda, wannan wanda ake kira shi da barkonon tsohuwa, haka shi ma albasa yake da tasiri. Wannan barkonon tsohuwar idan aka kun aka cilla shi, in har ka shaƙe shi zakayi ta addi shawa sannan idonka dukka zai yi ja kai ta hawaye. To shi ma haka yake. Don zan iya cewa zai iya yiwuwa ma akwai wani sinadarin albasa wanda zai kasance a cikin wannan barkonon tsohuwar wato tear gas. Saboda in dai ka ji shi, to dole sai ya saka kuka, ya saka ka yi ta hawaye kuma da, da atti shawa. To shi kuma albasa baya sa atti shawa amma kuwa idonka sai ya yi hawaye sosai yadda ka san ka yi kuka shane shane. Haka yake sawa. Daidai da dai wasu suna cewa akwai wasu irin abubuwa da ya kamata wanda suke yanka albasa su dinga yi lokacin yankawa domin zai rage musu yin wannan hawayen. Wasu suna cewa a dinga sa gishiri a baki, wasu suna cewa a dinga wanke ido kafin a fara yankawa. Busar da su ba suka ɗan kwana biyu, suka ɗan kwana biyu wurin bushewa wanda guraren bushewan duka gas ɗin jikin su ya ragu. Shi dai wannan tanbas ɗin ne daga ɗanye. Dai ina son inci albasa. Don albasa ko da a ce ɗanye ne akwai lokacin da ya kasance muna iya haɗa shi da abinci mu ci. Yanzu kuwa ko da a ce in ko da a ce ƙwai ne zan dafa to zan tabbatar da cewa sai na haɗa shi da albasa kuma na yanka albasa a cikin shi. Albasan ya ji sosai kafin ma in soya shi in ci. Kuma ko da aike zan yi to in zan wanda, wanda, wanda na bama aike sai na faɗa musu su sa su ce a zuba albasa mai yawa. Domin ko da a lawashi nima ban cika so ba. Asalin zallan albasan na fi so in ci ina cin ƙwan kuma ina ɗan tat.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Wannan ita ce tambayar da aka yi. A ka ce, "Mene ne yake baku ƙwarin gwiwa a aiki?" Idan aka yi magana akan ƙwarin gwiwa, tabbas kowa da irin abubuwan da yake bashi ƙwarin gwiwa kuma kowa akwai dalilin da ya sa ya zo kuma ya neman aikin. Idan zan yi amsa a karan kaina, to zan fara ne da cewa ni dai abin da ke ƙara mun, yake ƙara mun ƙwarin gwiwa a aiki shine idan na samu albashi mai kyau. Domin ko wannan albashin yana da amfani sosai a rayuwana. Domin shi nake amfani domin cefane gidana. Dan wani albashin yazo, tabbas yana kara mun kwarin gwiwa, musamman idan aka biya ku da wuri. Yadda kamfaninmu suke yi shine suna biya mu tun kafin wata ya ƙare. Tun ashirin ko kuma ashirin da biyar ga wata suke biya mu. Yasa nake ƙara jin ƙwarin gwiwa domin an san darajar ma'aikata kuma an san matsalolinsu. Shi yasa ake biyan su da wuri. Kaga kuwa-- ko kuma ka ɓata musu wani tsare-tsaren su da suke yi. Shi ya sa yake da kyau a dinga saniyar, a dinga biyan ma'aikata da wuri. Domin biyan su da wuri shi zai ƙara masu himma da hibɓa sa wurin yin aikin su. Domin kuwa idan suna samun kuɗinsu da wuri za su dinga jin cewa tabbas wannan an san darajarsu ba kamar a bar su a kanan ba. Musamman wanda suka yi tukara da wannan aikin. Wannan suna jiran a bayar ne su je su ba ma iyalansu domin a samu, a samu, a iya ɗaura wani abu wanda za a ci. Kowa da irin nashi abubuwan da yake ƙara mai ƙwarin gwiwa a wuraren aiki. Akwai wanda shi kawai ya fito aikin, ya sa kaya, ya sa sut shine yake ƙara mai ƙwarin gwiwa. Musamman wasu idan suka sa sut sun fi, sune, shine abin da suke ganin ya fasa su su ji cewa suna aiki kuma suna samun ƙwarin gwiwa akan aikin da suke yi. Ni dai na fi son ƙwarin gwiwana ya zo daga albashi. Domin kuwa albashin nan ina amfani da shi sosai wurin yaye matsalolin kaina. Inda dai ba wai da shi ne kaɗai ina tsaya ba amma kuma shiɗin idan ya zo, idan na amfani da shi ya ɗauke mun duka waɗannan matsalolin domin yana bani dama in yi kasuwanci na cikin kwanciyar hankali. Ba tare da ina wani tunanin cewa za a tambaye ni kuɗin cefane ba ko kuma kuɗin da za a ci abinci. Wannan shi ya sa nake son wuraren aiki kuma nake son aiki da kuma irin ƙwarin gwiwa na biyan albashi da wuri da suke mana. Hakan ya sa ba ma wasa muma da aikin-- wannan aiki mun yi su yadda suka dace kuma babu wani cuacuwa a cikin shi. Kuma muma muna tabbatar mun sauke nauyin da aka ɗaura a kan mu. Domin kuwa sai mun tabbatar duk wani wanda, duk wani, duk wani wanda yake yin aiki. Musamman waɗanda suke aiki a ƙasarmu sai mun tabbatar da cewa aikin da suke yi ba na bugi ba ne kuma suna yin aiki ne na gari kuma mai kyau. Domin ana biyan su suma mai kyau kuma suna samun kuɗinsu da wuri. Haka kuwa tun da har mutum zai iya cire kuɗi ya biya ka da wuri, ya kamata ace kana samun ƙwarin gwiwar kai ma yi mai aikin shi da ya biya ka. Shi ya sa yake da kyau ace kowa ya san menene ya sa yake yin aiki kuma menene ƙwarin gwiwan shi akan wannan aikin. Ni dai wannan shine daga cikin abubuwan da suke ƙara mun ƙwarin gwiwa a wuraren aikina. Domin kuwa suna sa ni in samu wani ƙarfi kuma in samu kuzari. Domin kuwa hakan, hakan yana da kyau. Ni wani lokacin--

Yaya kake ku--yaya kake kula da gashin ku? Yaya kuke yin kula da gashin ku? Wannan tambaya ce mai kyau. Domin kuwa kowa akwai yadda yake kula da gashin shi. Wasu za ka ga sassali ma suke yi, su aske gashin gaba ɗaya, ɓaruwansu da shi. Wasu kuma za ka ga sun bar shi da yawa, suna mai hidima, suna sa mai kala-kalan mai da abubuwa. Wasu kuma da zaran ya ɗan yi yawa sai su mai aski, su gyara shi. Suyi aski-- suyi mai aski sannan su gyara shi. Kowa akwai yadda yake yin nashi. Amma idan aka tambaye ni ni yaya nakeyin nawa, to zan ce. Ni yawanci ban cika barin gashi mai yawa a kaina ba. Abun da ya sa kuma ban cika yin haka ba saboda gashi baya min kyau. Musamman idan na bar shi ya yi yawa sosai a--a kaina kuma yana sa mun ciwon kai. Shi ya sa da zarar naga gashi na ya ɗan yi yawa to zan je a mun askin shi sannan in wanke kan--in wanke kan da kuma abubuwan wanke kai irin su spirit da sauran su. Domin mu bar gashin a kan mu idan muka bar shi a kan mu yana taimaka mana domin kauda mu ji sanyi. Amma ko a wannan lokacin za ka ga muna kula da shi sosai. Muna ta taje shi sosai da kum. Sannan kuma muna sa mai kala-kalan mai domin ya dinga yin ƙyalli kuma yana yin kyau. Saboda gashin ya yi wara-wara bai nannade ba kuma bai yi kuɗa-kuɗa ba. Wannan shi ya sa da nake barin gashi sosai. Amma tun lokacin da na gama jami'a ya kasance hakan bai faru wa. Da zaran gashi ya ɗan mun yawa zan ji ya fara sa kaina ciwo. Za ka ga na tafi wurin mai aski. Ina zuwa wurin mai aski za a yanke min shi a mun--a yi--ayi mun low cut, a dawo min da shi ɗan daidai sannan in ɗan wanke abu na, in sa mai mai sai ka ga na dawo ɗan saurayi abu na. Aski yana da kyau. Shi ma ta rage gashin duka yana da kyau. Kowa kuma zai zaɓa wanda ya fi so. Idan kana da hali kuma kana da lokaci na bama gashin ka to tabbas abu ne mai kyau. Ka kashe mai kuɗi sosai sannan ka dinga gyara shi, ya yi kyau. Har ma fakin ɗin shi sai ka yi a baya. Ka sa mai ribbon ka kulle duka dai za kaga ya maka kyau amma zai iya ɗaukan ka tsawon lokaci kafin ka tara irin wannan wanda za ka iya mai wannan--wannan fakin ɗin. Kaman a ce maybe, kama a ce shekara ɗaya ko kuma kila shekara ɗaya da rabi. Irin wannan ya isa ya taru. Idan ya taru sai ka gyara shi yadda kake son shi. Ka ringa sa mai kala-kalan maya-mayai wanda zai sa shi ya yi laushi. Sannan kuma ya yi taushi sannan ya yi tsawo sai ka samu ka ɗaure shi a bayan kan ka. Wannan na taɓa ganin mutane da yawa da suke irin wannan abubuwan duk da za ka ga a Afirka. Kowa da irin yanayin da muke abubuwan mu. Afirka mafi a kasar mu munfi aske gashin mu. Su kuma idan ka je wuraren larabawa da turawa saboda gashin su yana da kyau kuma yana da taushi. Za ka ga basa aske shi sai dai suna gyara shi ne. Suna gyara shi yadda ya kamata, a yankin turawa ko wasu harkisa shi ma suke yi. Sai ka ga namiji ya ki sa gashin shi ya fito mai--ya fito yayi kyau abun shi. Amman mu kuma a nan da yake yawanci gashin mu gashi ne mai ƙarfi. Aske wa muke yi mu bar kam mu yadda muke son shi ɗan daidai. Amma kuma ana samun masu tarawa sosai kuma ana samun masu yin tal-tal su ƙulle shi. Wayan nan ko sati biyu ma basa bari gashin yayi da zaran gashin ya fara fitowa za ka ga sun yanke shi. Duk da dai mafi akasarin masu irin wannan za ka ga suna da sanko ne. Sanko shine irin wanda za ka ga kan mutum wani waje na--wani waje a kan mutum gashi baya iya fitowa. Wasu saboda tsufa wasu kuma saboda yanayin halitta. Wasu ma za ka ga 'yan samari ne amma duka yayi saboda yanayin halitta. Afur'ak mafi akasarin lokaci anfi ganin shi akan wanda shekarun su ya ɗan ja. Daga shekara arba'in zuwa sama su ne za ka ga kansu yayi wannan kalan abun. Amma yanzu kuwa lokaci ya canza har ƙananan yara kuwa wanda za su yi saiƙo daga farko-farko kake ganewa saboda za kaga kan ya fara shigewa ciki. Asalin mafukan gashin na gaba-gaba ya fara shigewa jikin kan. Wannan alama ne na cewa akwai yiwuwan wannan kan ya yi sanko da wuri. Ni dai bani da sanko kuma gashi na har wuraren kusa da gaban goshi na yake na biyo kaka na ne domin shi ma haka kanshi yake. Kuma har ya koma ga Allah shi bashi da sanko sai dai tarin gashi a kan shi kuma gashi.